Unguwa dai ana maganar layi ko gari ko wuri da mutane suke zama. To unguwar mu dai, a wuri ne wanda yake da kwalta. Sannan layi ne a tudun wada dake cikin garin Kaduna a ƙarƙashin ƙaramar hukumar Kaduna ta Arewa. A nan muke. Unguwa ce wadda take da gidaje na talakawa amma sai dai an yi sa'a an mata titi. Unguwa ce wadda muka shigo kuma akwai masallatai kusan guda huɗu da kamsa salawat daga can sama kuma akwai masallacin Juma'a. Unguwa ce ko la, unguwa ce wadda al'ummanta kashi ɗari cikin kashi ɗari kashi casa'in da takwas ko da tara Hausawa ne. Unguwa ce wadda kuma akwai kasuwa a cikinta inda mutane suna zuwa al'amuransu na yau da kullum. Unguwa ce wadda kuma akwai makarantu na yara wadda suke zuwa karatu boko da na isilamiya na bokon wanda ya haɗa da na gwamnati da kuma masu zaman kansu. Su kuma dama islamiyoyi na masu ganu, zaman kansu ne sai kuma wadda suka buɗe fi sabilillahi. Sannan a unguwar akwai wurin yin a wanki da guga irin na talakawa sannan kuma akwai shaguna bila adadin na sayarda kayan ciye ciye sannan kuma akwai masu abinci da dai sauran su a unguwar da wani lokaci saboda yanayin ƙarancin ƙwallo maza ka iya tar da yara suna ƙwallo saboda babu filayen da za su je su buga ƙwallaye. To wannan kaɗan kenan daga cikin, a yadda unguwar ta mu take.

Shi kyauta dai abu ne wadda mutane suke yiwa 'yan uwansu domin kyautatawa ko jin daɗi. Kowa kuma yana son ya ga an mar kyauta ko wace irin ne. Kuma haka zalika kaima kakan so ka bayar saboda duk me yin kyauta in ka bayar da hagu Allah zai ba ka da dama. Tun da wani na iya ba ka kaima. To ni na fi son ah bayar da kyautar kuɗi domin da kuɗi shine mutum zai sai duk da abin da yake so. In ina da kuɗi na fi so in bawa mutum shi ya je ya sayi abin da yake so ya yi amfani da shi. Wannan dai ita ce irin kyautar da nake bayarwa ko na fi bayarwa. Saboda in na ce zan ba ka wani abin ba mamaki ba ka buƙatar sa amma kuɗi ko yane za ka iya amfani da shi ta wurin yi wa kanka hidima ko iyalanka ko dai makamantan su. Don haka na fi son ba da kyautan kuɗi.

To, ruwa ina ga ruwa na damuna kenan. To, a kasadi idan, ah wato ruwa na damuna yana zuwa ko na hango hadari, to nakan fake in babu rigar ruwa a tare da ni. Amma akwai ruwa, rigar ruwa a tare da ni, zan sanya rigar ruwan in tafi in cigaba da harkokina. Inda na san, na rufe kaina kuma in Allah yadda ruwan ba zai taɓa ni ba. To, da zarar na hango hadari ko makamancin haka, inda nakan yi mauri na fake har sai ruwan ya zo. Dan akwai irin hadarin da in aka hango amsan ruwa zai sabka mai karfi. Amma in an fara ruwan irin ɗan yeyyefe yeyyefe ne, to nakan cigaba ma da tafiya na ne ba tare da na fake ba. Saboda na san kafin mai ƙarfin ya zo na yi nisa ko kuma na kai inda nake so na zo. To, da zarar lokacin da ruwa yake zuwa to ni ina fakewa ne domin saboda kar ruwan ya buge ni. Domin idan ruwan ya buge ni yana iya sauka mini da wani cutar ko na mura ko na tari ko zazzabi wanda zai iya kwantar da ni. To, a dan haka nakan nemi wuri na fake. Na jira ruwan ya sauka. In bayan ruwan ya sauka sannan sai na cigaba da al'amura na.

To ƙulli dai kala kala ne. Akwai ƙulli na kaya wanda ake ɗaurewa ko kuma akwai ƙulli na zare wanda ake ƙullewa? Sannan kuma akwai ƙullewa da za'ayi wa ɗan adam wanda ake so a warware shi. To in dai, aaaa ɗaure-ƙulli na kaya ne, to na iya ɗaure ƙullin. Na kuma iya ɗaure ƙulli na igiya. Amma ɗaure ƙulli na ɗan Adam to ban san yadda zan yi bayanin shi ba. Dan haka, ina iya ɗaure dukkannin wani ƙulli, kuma in na ɗaure shi ina iya warware shi, dukkannin wahalarsa ko ma ya yake,

Ruwa dai abu ne mai amfani a tattare da ɗan adam. Wala Allah na famfo ne ko na rafi ko na rijiya. Tabbas ina amfani da ruwan rijiya sosai ta wurin yin wanke wanke, wanki wanka. Muna amfani da ruwan rijiya ƙasantuwar inda muke ba kasafai ake samun wuta ba, ba lantana ma akwai bohol ka samu ruwan bohol. Ko kuma famfo wadda na gwamnati ne wanda su ke kawo. To lokaci lokaci a yanda ake kawo shi. To ba wani ruwan da za mayi amfani da shi, dai wuce ruwan rijiya. Wani lokacin ma da ruwan rijiya har girki mu na yi. Sha ne dai ba mayi. To don haka ina amfani da ruwan rijiya sosai.

Labule dai abu ne wanda ake sanya shi a taga. Ko a sanya shi a ƙofa ko wanne iri ne. Domin sitirta cikin ɗaki. Ko wurin taro ko wani wuri ko ofishin aiki ko kicin har bayi ma wani lokacin. To labule aikinsa ke nan a cikin gidaje ko masana'antu ko ma aikatu. A don haka, ah, kuma launi kala kala ne akwai fari, akwai ja, akwai blue wato shuɗi, akwai kore, akwai ruwan bula da dai sauransu. To ni launin labule na fari ne da kuma kalar ruwan zaiba a cikin ɗaki. A falo kuma farfari ne da ruwan toka. Waƴnnan su ne kalan, ah, launin labulen da ke ɗaki na. Wadda nake da su.

To, a'a keke abu ne wanda ake amfani da shi domin sufuri ko ɗan tafiya na gajeren zango ko kasuwa da dai sauran su. To, na iya hawa keke sosai kuma ina hawansa. Na iya tafiya mai nisa ko ina zan je, zan iya zuwa keke da zan tuƙa mota haka zan iya. A'a hawan keke kuma na yi tafiya da shi na tsawon lokaci saboda ko ba komai shi keke a'a hawan shi ma motsa jini ne, motsa jiki ne yana iya taimakon lafiyarka. Shiyasa nake hawa keke domin na yi amfani da shi domin ƙarawa kaina lafiya.

Kafofi, ah, suna da yawa, wato ma'ana ana nufin hanyoyi kenan, ah, da ake bi domin ganin cewa, ah, an watsa labarai da su. So kafofin watsa labarai da nake amfani da su suna da yawa. Akwai Rediyo Najeriya Kaduna, akwai Rediyo Najeriya Karama FM, akwai Rediyo Najeriya Supreme FM, akwai kuma BBC Hausa Service. Sai kuma, h, ina amfani da irin su Freedom Rediyo, irin su Liberty Rediyo, irin su KSMC Kaduna. Ina amfani da su sosai. Irin su Kannywood FM. Ina amfani da waɗannan kafafen, uh, watsa labarai musamman a shafuka sada zumunta. Domin ku san ko da yaushe duk wani abu ko labarai da ya shafi gidan gwamnati ko kuma ya shafi al'umma, nan ne inda za ka je ka same su kai tsaye. Don haka kafofin watsa labaran da nake amfani da su kenan.

Inuwa abu ne wanda yake bada shaida na wani abu musamman da rana ko da haske inda dare ne aka haska. Wala'alla mutum ko wani abu. To a don haka nakan kalli inuwa ta wani lokacin da yamma ko in ina zaune da daddare, ta yanda idan ya haska in hasken bai wadaci ɗaki ba, yanda zaka hango inuwa ka ko ka hangi wani inuwa na wani abu to nakan kalli, a, inuwa ta.

To yaji dai abu ne mai zafi. Ko wance abun da ake amfani da su inda da dama, inda tafarnuwa yana da yaji, kanamfari yana da yaji a cikinsa, barkono yana da yaji a cikinsa da kuma duka 'yan adam suna amfani da shi. Wala allah a abinci ko a wani abin sha da dai sauransu. To ina jurewa barkono mai yaji a abinci ko a miya ko a duk sanda na yi amfani da shi. Nakan jure ma yajin na ɗan wani lokaci saboda na san in dai ɗan wani lokaci ta yi, to zan neme shi in rasa a bakina. Saboda, ah, abin mai yaji dama dole in ka ci kana sa ran ka ji zaki. To dan aka in jure wa barkono mai yaji.

Rana abu ne wanda yake fitowa da asuba ko kuma da, ah, bayan alfijir inda yakan zo ya yi yamma. Fitowarsa kuma inda yakan haskaka ko'ina inda gari yake haske. To wani lokacin, ah, na kan ji daɗin kallon faɗuwar rana musamman in wata ya yi nisa, in wata ya yi nisa haka inda wani lokacin ma, ah, shi kanshi watan zai fito da girma. To na kan kalli rana idan, ah, zai faɗi ko faɗuwar rana saboda ni inna kalle shi na kan tuna da Allah. Munga ya yi sama gata da faɗi kuma sannan wai har ga abubuwa a cikinta suna tafiya ba tare da sun faɗo ba. To wannan wani abu ne da yake ƙara mutum imani. To a dan haka ina kallon faɗuwar rana.

Abinci dai, abu ne wanda ɗan adam ke amfani da shi domin rayuwar kan shi a kowane lokaci. Da safiya kuma, akan samu abinci kala-kala wadda mutum zaiyi amfani da shi. To don haka da safe nina fi son in karya da abinci, musamman alale ko ɗan wake, inda nakan karya da su da safe. Sauran kuma na ci daga baya. To daga duk sanda na tashi, wa'inan abin suna daga cikin abu na farko da nake mu'amala dasu. Saboda haka, da safe abincin da na fi so na ci shi ne taliya ko ɗan wake.

Su abokan ciniki wasu mutane ne wanda suke taimaka maka domin ganin cewa kasuwancin ka ya tafi. Domin idan babu abokan ciniki to kasuwancin ka ba za su tafi ba. Domin sai sun saya ne har za ka ci riba da za ka samu naka a to riba da za ka yi wa mutane amfani da shi. To, a don haka, a abokan ciniki ina magana da su cikin girmamawa da mutuntawa. Domin ko ba don komai ba sun kawo maka arziki ne. Duk abin da za su saya za ka ci riba ɗan daidai gwargwadon wadda za ka yi amfani da shi. So saboda haka ne ya sa ba a wasa da su kuma ana magana da su ne cikin girmamawa da mutuntawa. Yadda nake magana da abokan ciniki kenan.

To mura dai wani cuta ne wadda yake kama 'yan adam, inda kuma, ah, cutar sa ta kan yaɗu ga al'umma a lokaci kadan. Sanda idan wannan ya kama, wannan ya kamu, to al'umma baki ɗaya za su kamu. To, ah, ni a duk lokacin da na kamu da mura a ƙasari, abu na da nake yi shine ina siyan magani in sha. Sannan nakan ɗan yi amfani da, ah, abun da ake ce ma remedy, magunguna na gargajiya wadda suka shafi mura. Sannan nakan yi amfani da inhela da dai sauransu wadda aƙalla mutum, ah, ya kiyaye to zai zauna lafiya. To, yadda nake, ah, in na kamu da mura kenan.

To, manhaja ko application abune wanda ake amfani da su, inda suna kala-kala. Kuma manhajar da ake amfani da su domin tura saƙonni suna da yawa. Akwai Facebook, akwai WhatsApp, akwai, Facebook Manager, akwai TikTok, akwai Instagram, sannan kuma akwai WeChat da dai sauransu, inda suna da yawa. To ni, idan zan yi amfani ko in zan tura sako, na fi amfani da WhatsApp. Saboda shine zan tura yanzu ina kallo mutum zai je ya yi jagoranci. Ko yayi wani abu, inda za ka tarda cewa wannan abu suna nan, za ka shiga ka je ka duba su kuma ka gansu. To, da farko ina amfani da WhatsApp. Sannan sai Facebook, sai TikTok. Wa'yennan a dukkanin manhajoji, yana nafi amfani da su.